Wani abincin garg-gargajiya kafi so? Abincin, abincin gargajiyan da na fi so shine, amin dambun zogale. Ah, ya dahu da kyau, ya samu albasa, da mai da yaji, ya samu hadi yadda ya kamata. To yan wannan yana ɗaya daga cikin nau'in abincin gargajiya da nake so. Am, zogale wata bishiya ce da ake amfani da ita wajen yin miya, da kuma magani. Wani lokaci kuma ana cinta. Ana amfanuwa da ita sosai. To, irin wannan abincin nake so, ah, cikin abincin gargajiya.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yadda muke kare kanmu daga sauro hanyoyin, hanyoyi, akwai yadda muke kare kanmu daga sauro hanyoyi da dama. Hanya ta farko ita ce yin amfani da gidan sauro wajen kare kanmu daga sauro. Amm muna amfani da mosquito wajen kare kanmu daga sauro.

Yaya unguwarku take? Yadda unguwarmu take kusan muna, mu ne a ƙarshen gari ta Arewa. Sannan kuma unguwarmu bamu da space. Muna da matsalar soil pollution. Saboda, ruwa da yake fita. Kwtami da ruwa yake fita. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun mu a unguwa.

Abu da yake da muhimmanci a cikin abota shine shawara da juna da taimakawa juna a lokacin ƙunci da kuma, ah, nuna wa juna ƙauna da adalci wa juna. Asamu zaman lafiya ba tare da faɗa ba, ya dawo farin cikin, farin cikin abokin-- abokinka shine farin cikinka. To wannan shine muhimmancin abokantaka. In ya ga wani-- kana yin wani abun da ba daidai ba zai baka shawara. Kuna shawara a abubuwan da suka kamata, kuna, kuna sharing ideas and opinions, kuna taimakawa juna. In ɗaya bayi da shi ɗaya zai taimakawa ɗaya.

Matsaloli a aiki. Yanda nake mage-magance matsaloli aikina shine zan in duba ita matsalar, sai kuma in duba ta yadda zan magance wannan matsalar. A hanya ta farko ta magance matsali a aiki, addu'a da kuma haƙuri. Wannan hanyoyi ne guda biyu manya manya na magance matsaloli a aiki.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Duba, da in abinci bayi da citta baya daɗi. Citta wani nau'in abu ne da ake amfani da shi a cikin girki ya ƙara wa abinci daɗi. Am, in babu citta a cikin abinci, abinci ba zai yi daɗi ba. Yana ƙara wa abinci daɗi da kuma ɗanɗano. Am, mafi yawan lokuta ina amfani da citta saboda ɗanɗanon da yake sawa abinci da kuma daɗinsa. Ina amfani da citta ƙwarai a cikin abinci. Mata suna amfani da citta a cikin abinci.

In-in zan shiga ɗaki, na cire takalma, uh, saboda shi takalma mutum na iya taka ko'ina da shi a waje. Du ba da mutum ya dawo, dole ya cire takalmansa. Ba zai shigar da takalmansa a muhallin da yake kwana ba saboda yin hakan ba daidai ba ne sannan kuma ƙazanta ne. Al'ada ana cire takalma in an zo shiga gida. Musamman in an zo ma shiga ɗaki. Ko da kuwa an shiga cikin gida da takalma ba za a shiga cikin ɗaki da takalma ba. Ana cire su bayan an kammala duk abun da za a yi a cikin ɗaki sai a zo a ɗau takalma, a sa takalma a bakin ƙofar ɗaki a kuma fita, fita a gida. Haka kuma in an dawo, za a cire takalma a.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Kyautar da nake son bayarwa shine kyautan kuɗi. Nake so in ɗauka in ba wa, in ba wa waɗanda ba su da shi. Gajiyayyu musamman talakawa irin wannan kyautar ina bukatarta. Sannan kuma a addininmu a cikin Alqur'ani, Allah ya ƙwaɗaitar mana da yin kyauta saboda muhimmancin kyauta. Ana samun lada a wurin Allah, ana samun aljanna bayan mutuwa. Kyauta wani abu ne da yake ƙara, aah, soyayya da ƙauna tsakanin mutane. Duk wanda ka ɗau kyauta ka ba shi zai so ka, zai yi maka addu'a. To wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa nake so in ba da kyauta. In ba da kyauta duk, duk wanda ka ba da, ka ba shi, ka ɗau kyauta ka ba shi zai ji daɗi kuma zai yi maka addu'a. Uwa uba kuma Allah zai rubuta maka lada. Za ka samu kyautarka annininnin ka maka ita a lahira, aljanna bayan mutuwa.

Yaya kake jin hayaniya? Eh, ina jin hayaniya a lokuta da dama. Musamman lokacin da nake cikin kasuwa ko nake kusa da kasuwa ina jin hayaniyan surutun mutane. Am, a lokacin da nake kan hanya ina jin hayaniyan hayaniyan motoci, in suna wucewa. A inda mutane suke surutu sosai suke tattaunawa, nan ma ina jin hayaniya. Musamman a cikin gari, ah, da rana mutum yana jin hayaniyan mutane. Musamman a kasuwa akwai hayaniya sosai. To kuma mutum baya son hayaniya.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Abun da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, kamar yadda addininmu ya koya mana, addinin musulunci, ina addu'a a wannan lokacin. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce a lokacin da ruwa yake sauka a sama mutum in yi addu'a, Allah zai karɓa. Lokaci ne da Allah yake karɓan addu'a a wannan lokacin. Bayan na kammala addu'a, a lokacin da ruwan sama yake zubowa, wani lokacin ina buƙatar ruwan, zan, zan ɗauko galan ko jarka ko wani abu da zan zo in, in sa, in sa ruwan sama a ciki ko kuma in yi bacci a wannan lokacin.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga amma a lokacin zafi. Saboda a wurin da muke rayuwa akwai zafi. Ah, a lokacin zafi in na zo kusa da taga iska na ɗan shiga, ina ɗan jin sauƙin zafin. To wannan shine dalilin da yasa nake zama kusa da taga amma a lokacin zafi. In ba lokacin zafi yau bana zama kusa da taga.

Kana fi son-- ka fi son fensir ko alƙalami? Abin da na fi so, na fi son, fensir idan zan yi zane musamman ma a makaranta. Ina amfani da fensir wajen zane, drawing. Shi kuma alƙalami ina amfani da shi wajen rubutu musamman rubutu a notebook. Amma shi fensir iya zane kawai nake yi da shi.

Tana fi son hawan matakala ko lift. A'a, na fi son hawan matakala musamman lokacin da nake makaranta. A ajin da muke muna sama, muna sama, eh, sai na hau matakala. Sannan in je ajina a lokacin da nake makaranta. Ina jin daɗin hawa matakala saboda a wannan lokacin hawa matakala yana zammo-- zamto min kamar exercise. Wani lokaci ina ɗan gudu a hankali, eh, lokacin da zan hau matakalan. An musamman lokacin da nake jin gajiya, in na zo hawan matakala ina ɗan gudu kaɗan sai in ɗan damu min kamar exercise, kamar motsa jiki. Haka sai in ɗan ji jikina ya ɗan, eh, warware. Haka a lokacin da nake, amm, makaranta.

Mene ne yake sakaka dariya? Abubuwan da suke sakani dariya suna da yawa. Musamman yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake, abun da yake sakani dariya. In yi ta dariya ina cikin farin ciki musamman lokacin da na samu kuɗi. Lokacin da nake da kuɗi a aljihu na bani da wata matsala, am, a wannan lokacin, haka kawai ma wannan farin cikin sai ta sakani dariya ko kuma a lokacin da wani daga cikin 'yan uwana ko yayana ko yayi maganan abun dariya, toh wannan lokacin ma ina dariya. Uwa uba ina da wani yayana da yake sakani dariya, am, maganganunsa da yawa suna sakani dariya duba da yadda yake magana da kuma akan abun da yake magana.

Kasuwanci a baya ko ne, Monday ina zuwa kasuwa, kasuwar Roba mu je mu sayar mu je muyi kasuwanci mu dawo. Muna yin wannan kasuwancin a kowane sati. Ranar Monday, ranar Litinin muna zuwa kasuwa mu je mu ci kasuwa, mu dawo. Sannan kuma ina fita kasuwa a kwanakin baya. Ina zuwa kasuwa in je in sayar da data musamman da daddare, ina zuwa kasuwa.

Nawa ne yawan danginku a gida? A gidanmu gaskiya muna da yawa. Mu extended family ne, mun haɗa baba da mama da ƴaƴa daya dikkonai da kuma ƴaƴan baba da kuma ƴaƴan mama. A gida mu yara mun kai guda sha biyar amma duka mu ubanmu ɗaya amma iyayenmu mata ba sun kai wajen guda biyar. Amm su kuma yanzu haka matan mahaifinmu, babanmu guda uku ne. A guda uku kuma guda huɗu ka yi, su kuma basa gidan amma suna da ƴaƴa a cikin gidan. Mun kai kimanin ashirin da wani abu yawanmu a gida.

Kana fisun zama ko tsayuwa? Da yawan lokuta na fi son tsayuwa akan zama musamman ma in zan yi magana da mutane. In ina a majalisa, ina wurin mutane ko ina magana da wani, na fi so ina magana da shi ina tsaye a kan ina zaune. Na fi son in tsaya a kan in zauna. Inda nake son zama a lokacin da na dawo gida, a cikin ɗakina na fi son in zauna, ah, in zan yi karatu ko ma duk abun da zan yi a lokacin da na dawo ɗakina muhallina inda nake kwanciya, inda nake kwanciya, zama zan yi. In kuma na ji gajiya, sai in kwanta. Na fi son tsayuwa musamman a lokacin da nake magana da mutane ko da mutane suna zaune, ni na fi so in tsaya ina magana da su, in tsaya gabansu. Wannan shi ne abun da na fi so haka ɗabi'ata take.

Yauce kake charging wayarka? A lokacin da nake charging wayana, da daddare. A lokacin da zan kwanta, in zan kwanta bacci sai in ɗaura wayata, in ɗaura ta a caji kafin a kwana. Washe gari da safe inna tashi sai in samu wayana ta cika da caji in akwai wuta. Wannan shi ne lokaci, lokacin da nak-- da yawa nake ɗaura caji in bar wayana tana kan caji. Sai kuma in wayana bata da caji, da rana lokacin da wuta ya dawo, to ina ɗaura wayana a caji a wannan lokacin. Amma lokacin da na fi ɗaura wayana a caji shi ne da daddare da kuma lokacin da wuta ya dawo. Waɗannan su ne lokuta guda biyu da nake ɗaura wayana a caji.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a wuri mai aminci, wuri mai tsaro saboda tsoron lalacewarsu. Sannan kuma ina kiyaye su, in aji-- in samu wuri mai tsaro sosai, in ajiye su inda wani ba zai gansu ba. Inda yara ba za su ga waɗannan takardun, ballanta na su ɗauka, su ɗau takardun suna wasa da su, su lalata su. Ina ƙoƙarin samun wuri mai tsaro, wurin da nake ajiye abubuwan sirri na, sai in je, in ajiye waɗannan takardun aikin a wannan wurin. Wannan shine wurin da nake ajiye takarduna a mafi yawan lokuta.

Wacce biki kake, kake ko ka fi so? Am, bikin da na fi so shine bikin Sallar Azumi saboda dalilai guda biyu. Na farko, shi wannan bikin ana yin shi ne na ƙaramar Sallah. Ana ɗinka kaya sabbi, bayan ɗinka kaya sabbi. Sannan kuma a ranar wannan bikin ana dafa masa, ana dafa abinci lafiyayye mai daɗi, mai kyau. A ranar da za a yi wannan bikin ƙaramar Sallah, ana fitowa da kayayyaki sabbi, izuwa wurin Sallah, aje a yi Sallah, a gode wa Allah, a dawo gida, a dawo gida a ci abincin bikin Sallah.

Yaya kake magance koke-koke? Am, ina magance koke-koke ta hanyar hikima da ba da shawara da kuma, ah, ba da haƙuri da kuma nemo mafita akan wannan koke-koke da aka kawo mini ko kuma da ni nake kai. Ina iya bada shawaran ayi addu'a akan koke-koke da ake yi. Sannan addu'a tana ɗaya daga cikin hanyar ma-magance ƙoke-ƙoke da mutum shi kaɗai yake yi ko da mutane suke yi. Allah mai karɓar addu'a ne yana magance koke-koke ya kawo sauƙi mutum sai ya samu. Wannan shi ne hanyar da nake magance koke-koke.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Hatta lokacin zafi, lokacin da ake zafi ban fiye son kwana a waje ba. A ciki nake kwana, a cikin ɗakina saboda wasu dalilai. Sannan kuma ra'ayina ba na son kwana a waje in ba ya dawo dole ba. Lokacin zafi, ina kwana a ciki saboda tsaro da muhimmanci da kuma aminci. Kwana a ciki ya fi kwana a waje. Duba da irin wurin da nake kwanciya ba hali ma in fidda abun kwanciyana izuwa waje. To wannan shine dalilin ne yasa nake kwana a ciki. Ina kwana a ciki, a cikin ɗaki.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine kula da jari, ah, kar jari ya lalace. Sannan kuma kula da masu saye me suke so. Wane irin abu ake bukata, wane irin abu ake bukatan a saya? Wannan yana ɗaya daga cikin abu da yake da muhimmanci. Sanin abun da mutane suke so, ya yana inganta kasuwanci. Yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa, ah, kasuwanci. Sannan kuma, abu na uku, ah, yin, yin amfani da kaso kaɗan daga cikin riba. Kar mutum ya wuce ribarsa, ya shiga ainihin kuɗin jarinsa. Wanna ma yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a kasuwanci. Kula da jari, mutum ya tsaya a kan ribarsa kawai. Ribar ma kada ya cinye ta gaba ake daya har watarana ya faɗowa ya dawo a kan jarinsa. Ribar ma yana amfani da 50%, yana barin 50%. Wannan yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a kasuwanci.

Kana shan ruwan ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan ya'yan itace. A lokacin da bani da lafiya, musamman ma,, ciwon sanyi, ina amfani da ya'yan itace wajen magance wannan cutar da ta tafi sanyi. Am, ina amfani da ya'yan itatuwa wajen magance wannan cutar.

Rubutunka yana da kyau? Eh, a lokacin da nake makaranta, lokacin da nake rubutu, am gaskiya akwai waɗanda suke cewa ina da rubutu mai kyau. Akwai kuma waɗanda suke cewa rubutuna ba laifi. Amma dai babu waɗanda suke cewa rubutuna babu kyau. Ba sa gane rubutuna. Daga waɗanda suke cewa rubutuna yana da kyau sai, waɗanda suke cewa rubutuna babu laifi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Bana riƙe lema lokacin da ake ruwa, amma yana ɗaya daga cikin buri na abun da nake so in saya. Am, a lokacin damina ina so in sayi lema. A lokacin da ake ruwa zan yi ta amfani da shi. Zan iya amfani da shi in je in yi sayayya ko in yi wani abu na a waje ba tare da ruwa ya wani ya jiƙani ba.

Wani aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum shine tsaftace muhalli, wanka, gaida iyaye zuwa karatu a cikin gidan. Irin wa'innan sune ayyukan da nake yi a gida kullum kullum. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin ayyukan da nake a gida. Ina koyon crypto da waya na da nake amfani da ita a gida. Wannan shine, shine abubuwan da nake yi a gida kullum.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. In je kasuwa, asibiti ko kuma wani wuri daban. Am, a baya ina da ma keken gaba ɗaya. In zan je gona ina hawan-- ina amfani da keke wajen zuwa gona. Keke na sauwaƙe min, tafiya izuwa gona a ɗan ƙanƙanin lokaci. Hakama in zan je kasuwa, keke na sawwaƙe min zuwa kasuwa a ɗan ƙanƙanin lokaci, iso a ɗan ƙanƙanin lokaci da sauran wuraren zuwa.

Sanarwar apps? Eh, ina kunna notification apps a wayana da zarar an tura min message, an tura min saƙo ta hanyar apps a wayana, zan gani. Wajen buɗe, ah, sanarwa apps, ina yi buɗe sanarwar apps ana tura min saƙo. Sanarwa app- apps zan gani da zarar an tura min saƙo.

Me kake ci a wurin aiki? Aaa, in ba na gida, ina wurin aiki, ina sayen abinci, irin abincin da nake ci a gida. Da yawan lokuta irin wannan abincin nake ci a wurin da nake aiki, in na bar gida. Ina nesa da irin wannan abincin. Musamman ma kuma in ina tare da masu aiki wa, inda suke mini aiki, ina iya tambayen su ne irin abinci suke so in je in saya musu. Kowa da irin abincin da yake so, aaa in je in, in saya musu. Mu dawo mu haɗa mu ci a wurin aiki.